A idan zanyi tafiya da ƙafa gaskiya zance ina tafiya kaman su biyu ko sau uku haka saboda tafiya da ƙafa gaskiya yana, yana da kyau ne ko amma ni ba sosai nake yi ba, ba sosai nake tafiya da ƙafa ba saboda yana yin jin ciwo.

A'a ni irin mutum ne ɗin da bana son karantar littattafai. Littattafai gaskiya zan ce su na da muna sosai, saboda haka bana karantawa ba kullum nake zuwa karanta littattafai ba amma na san akwai mutanen da na su idan ba su karanta littafi a rana ba bazasu iya yin bacci ba.

To, gaskiya, game da wannan ba san me zan faɗa ba saboda akwai mutane da yawa da suke tambaya na yi tambayoyin nan. Amma ni ba na son ba su ansan saboda ba na ƙaya wa.

Gaskiya, akwai abubuwan da mun yi kitso ba kamar irin wanda wani Musulmi suke so ba. Nanci na gaskiya daban ne da na mutane ko. Amma idan an tambaye ni mene irin abu nake so, zan ce.

To idan za mu-- dan zan je wancan abun zan ce gaskiya ina zuwa kowane lahadi. Na san lahadi ba rana ne wanda za ka ga wani zai je, ya je yayi abu ba. Amma ni ina yawan cin zuwa kowane lahadi, saboda lokacin ne, nake da lokaci.

Gaskiya zan ce ba na yi abubuwan nan, don da ƙafa ɗaya kaso da akwai abubuwa daban daban da mutane suke so mu dunga yi, amma ni zan ce gaskiya ba na yin su.

A'a gaskiya zan ce ba na sawa. Abin da ya sa nace ba na sawa ko akwai mutanen da yawa da su ke so in dinga sawa amma ni ba na so in dinga, ba na so in dinga sawa saboda abin be min kyau sosai.

A game da wannan gaskiya, ban da wani labari ɗin da zan ba da, saboda haka ba za ku tambaye ni ba. Idan kun tambaye ni, ba wani, ban da wani ishasshen amsa ɗin da zan ba da. Amma akwai mutane da yawa da suke mini irin abubuwan nan.

A'a gaskiya a ka'a wannan zance ba daidai bane kuma ba gaskiya bane, sabida idan ka tambaye ni aka'a wannan zance a daban ne kuma ba haka yakamata yace ba, ba haka yakamata ya zama ba.

To gaskiya akan wannan, banda wani amsa ɗin da zan ba da, kun tambayi ni wannan amsa, da zan ce gaskiya ina da wala. Ban san amsa ɗin da zan ba ku ba, a nan wajen koh, an bar shi, a.

To gaskiya akan wannan wanda yake ɗagawa, ba kowa bane illah ni ne nake yin abubuwa na da kaina. Bana so an dinga takura maka abubuwan da nake yi, fasa nake yamewa na da kaina.

To yanda mutanen anguwanmu suke abubuwan su daban ne da yanda wasu mutanen daga wani anguwa suke abubuwan su. Mutanen anguwan mu zasu zauna suyi wasa suyi magana dakai. Mutane a wani waje kuma basa irin abubuwan nan.

A'a, a, wani lokaci ina kuka lokacin yanka albasa wani lokaci kuma bana kuka. Ya danganta saboda akwai waƴƴansu albasa masu barkono, akwai wasu kuma wanda basu da barkono. Shi yasa na ce ba kullum nake kuka bayan na yanka albasa.

Gaskiya ba na duba daratan ɗan kuɗi na. Idan na duba daratan ɗan kuɗi na, abun zai zo ya dinga yimun zafi kaman yanda nake cinye, yanda nake cinye kuɗi na ba wanda yake tsayar da ni.

Lokacin da shekara da nake so shine zan ce gaskiya shine ranar haihuwa. Kasan, akwai ranar daban-daban amma lokacin da nake so ran da aka haife ni ne lokacin namin dadi sosai.

To gaskiya a kan wannan ni banda wani amsa ɗin da zan ba da, dan kin tambayi ne. Don kuna tambaya na yaren tambayoyin nan gaskiya suna da wahalan ba da amsa ko to akasawa bazan ba da wani amsa ba.

To yanayin da wurin aikina yake, suna nan da ran da yadda muka ne, warawaren tsoro suke. Namu gaskiyar cin namu wajen sojoji ne, makaranta ne dai muna zuwa muna taimaka musu su yi abubuwa daban daban.

To gaskiya, zan ce yanda yake da abokanan aiki na gaskiya mai kyau ne, saboda ni ba irin mutum ne da nake yawanci zuwa neman faɗa ba. Suna nan suna taimaka mun sosai. A wurin aiki kuma zan ce ina jin daɗin yanda suke taimaka mun.

To gaskiya zan ce yanda mutane suke abubuwan nan ban daban ne da yanda ni nake yin nawa ko nawa zan ce nawa da ban da yanda mutane suke yin nasu. Hakan yasa kuma bana son yin.

To gaskiya a lokacin sallah muna abubuwa da yawa a gida ko kuma abubuwan da muke yi gaskiya zan ce na taimaka mana yin ayyukanmu da kyau. Haka zai ya sa muna yawanci yin abubuwanmu.

To a kan wannan gaskiya, zan ce gaba da wani labari mai adalci da zan ba da saboda abin da muke yi a yau yana nan daban da waye wasu mutane suke yi ko banda a wani. Sabon labarin da zan ba da kai da shi ne.

To a shirye-shiryen talatan Hausa. Game da wannan ma ban san amsa ɗin da zan ba da ba, saboda akwai mutane da yawa da suke so su sani, amma ni ma ban sani ba. Shi yasa bana yawancin magana a karshe. Kuma idan an tambaye ni, zan ce ni ma ban sani ba gaskiya.

To gaskiya ce, abincin nan da nake so shine irin wanda, eh, wanda yake da kyau, wanda yake sa ni tuna da yarinta na. Irin abincin da nake so kenan.

Eh wani lokaci ina yin, ina musafada mutane. A ma ba kullum ba, wani lokaci kuma bana yi, wani lokaci kuma ina yi. Ko ya danganta abin da nake yi a lokacin ne, shiyasa dai ina aiki ina yi. Amma idan bana aiki to bana yi.

To gaskiya idan ka tambaye ni, ba wai ina yawancin buga game, ba da za ka tambaye ni me nake ganewa akan game da wayannan abubuwa. Zan ce gaskiya ne bana yi haka, ya sa manashsashan ansan da zan ba da.

Gaskiya, kalmomin Hausa na ɗaya daga cikin suna nan da yawa kuma ina kama tsayin suna da ina son koya. Kalmomin Hausa daban-daban ne da wanda nake kuma ina son ci gaba.

To gaskiya akan wannan to banda wani lissafin da zan bada gaskiya Katambaye ne, ban sani me zan faɗa ba saboda akwai abubuwa da aka yi wa ko kuma daban daban a game da abinnan daka faɗa ne yanzun.

Idan zan sasanta rikici a wurin aiki, a wurin aiki yawanci ina fara zauna in ji me yasa suke, me yasa suke faɗa tukuna. Saboda idan ba ka sa abin da yasa suka fara faɗa ba, ba za ka iya sasanta rikicin nan, ba za ka iya sasanta rikici a aiki ba. Haka zai sa yana da muhimmanci.

Gaskiya zan ce shinkafan gida ya fi kyau kuma ya fi daɗi. A shida shinkafan gida ka san yanda aka dafa, wa ya dafa, me aka sa. Amma shinkafa waje ba ka sani ba, kai naka dai an kawo ma abinci ne ka zona ka ci. Shinkafan gida ya fi kyau.

Gaskiya toh a kan wannan, ban san amsa inda zan ba da ba. Idan ka tambaye ni me mankawan take nan, amma ni gaskiya tunda ban san inda zan ba da ba, ba zan iya faɗa tashi ba ko kuma babu ba.

A'a idan ka tambaye ni ko ina haɗa abubuwan saidai ince gaskiya dai bana haɗawa. Ban ma san yanda ake haɗa su ba kuma abun da ya sa na ce bana haɗawa, ban san su. Ban san su ba, yana nan kaman haka ko? Hmm.

Gaskiya muna da yawa a gida. Idan ka tambaye ni yawan yawan mu a gida zance gaskiya mun kai kamar goma ko ashirin haka. Ko su baya bazan iya fadin gaskiya yawan mu nawa a gida kamar yawan tambayan. Ba tambaya inda ya kamata in dinga bada amsa mai kyau ba, ban zan bada amsa mai kyau.

Idan na tashi kullum da safe, abubuwan da nake yawancin yi shine ina yawancin fita aiki ko kuma idan na gama gudu, eh, sai in tashi in je in yi shirye-shiryen aikina. Abubuwan da nake yi kennan.

Mage-magemi da wannan gaskiya, banda wani an san ɗan dazun bada su da ta'addan bene menene labarin ayyukansu? To ayyukan na daban-daban ne, yana yin ayyuka, yana yi su daban-daban.

Toh zan ce ina yin shi sau biyu ko kuma sau uku a sati. Haka ya danganta da irin abunda nake yi. Idan zan kwana da shi a gida, ina yin shi ne kamar sau biyu ko kuma sau uku ko sau huɗu haka a rana. Haka babu wani kin.

A'a gaskiya, za ka tambayi ni abun nan ya sunansa ji ne. Ban da haka, ban a cika, ba, bana cika ansa. Ansa tambayoyi iri wanne kwani lambar sau da ya.

Launi, launi na baƙake ne. Launin da nake amfani da su duka su duk baƙake ne. Bana amfani da fari ko kuma ja saboda suna kamun datti da wuri. Amma kaga baƙi, baƙi baya yawan kamun datti haka sanda kisan baƙi.

To, gaskiya kowannan gaskiya ba zan iya ce maka ba, ga abin da na ke iyayi kuma ba, ga abin da ba na iya yi saboda akwai su daban-daban. Yawancin mutane suna son tambaya na irin tambayoyin nan.

Eh, ina yawancin biyan kuɗi ta waya. Eh, biyan kuɗin ta waya yafi sauƙi a wurina. Idan zai yi siyayya, na tafi dinga biya kuɗina ta waya. So yana min sauƙi kuma yana taimaka min in yi abunuwa na da wuri.

To gaskiya idan zamu fita, muna zuwa wajaje da yawa dayawa. Muna fita muna zuwa aiki, muna fita muna zuwa shaƙatawa, ko muna fita mun na yi abubuwa daban daban.

E gaskiya a unguwan mu ba masu tela saboda haka ban da wani labari ɗin da zan baka a game da su. Sun dace akan masu tela. Ni ina kai masu tela da na yi magana a kansu. Ma tunda ba mu da shi.

Eh na iya daura kulli sosai. Am, ina daura kulli abubuwa daban-daban akaisa. Na kulli na koya yanda ake ɗaura kulli har nima nazo na iya yanda ake ɗaura ƙulli na wajen.

To, a gama da gem, ɗan gaske zan keɓe ma wani kaso ɗan daren ba rasa ba, danin bai iya a buga gem ba kuma idan katin bene ba saboda jima.

Yawanci ina amfani da waya na kuma wasu uku a rana kuma su biyu a rana. Yadan ganta irin aikin da nake yi. Amma a wani lokaci ina amfani da waya na har su biyar a rana idan ina aiki a kai aiki.

A'a gaskiya akan wannan bazan iya cilewa ga abun nan ba kuma ba dai dai bane saboda duk daya idan an tambaye ni, ban san yadda zan bada misali ba. Amma zance gaskiya dukkansu duk ɗaya ne.

Toni gaskiya idan ka tambayeni na fison zama a birni, bansan me zanje a ƙauye ba, wanda zai kaini ƙauye. Idan ka bar birni zan dinga zama a birni, zan gina gida na kuma zan dinga tayawa ƙauye bada tin zama.

A'a, yanda muke buga game awajan. A awajan. Tukkuna zamu nemi mutane ne mu taru dayawa. Bayan da mun taru sai mu zauna muyi mu fara, sai mu zauna mu fara wasan.

Eh ina iya dukan tufafi na je lokacin da nake yiwa akuya ma makaranta na koya yanda ake yin shi amma ba sosai na iya ba, amma yanzu an bani kaya, zan iya dinka abu dai-dai nawa.

To gaskiya game da labarin nan ban san yanda zan fara ba saboda zan ce ban da wani rana wanda abunnan ya faru da ni haka ni ina yawan cin zuwa yakasawa ban samu ranar da na jin daɗinta sosai ba.

Gaskiya am ruwan unguwar mu yafi gaske, yafi ruwan rijiya saboda ana shan wancan, amma kaga ruwan rijiya ba'a shan shi, ba kowa yake son shan ruwan rijiya ba. Ana dai amfani da ruwan rijiya ana wanki.

Idan zan charjin waya na, zan ce ina charging shi da safe da rana kuma sai da daddare. A lokacin da na ke sa nake charging waya na, idan zan yi charging din shi da safe, zai tabbata bana amfani da shi haka ma da rana.

To gaskiya haka wannan bansan wane yan sa zun bada, wannan su zun bada basu, dan bene wannan tambayar gaskiya na da, yanada wahalan bada amsa, hakan yasan bazan iya bada amsa ba.

Togaskiya in zan yanke shawara aiki tukunna, zan zauna tukunna in ga, akan mene ne zan yanke shawara. Idan akan siyayya ne, zan duba ko within kuɗin zai kai ko kuma ba zai kai ba kafin zan fara maganan shawara.

To zan ce abu mai amfani a wurinmu shine gidan mu, da muke zama wajen ne gaskiya zan ce yana da amfani a wurinmu kuma yana da mahimmanci. Shiyasa muna yawancin yi abubuwan.

A lokacin sallah a wurin mu idan za a yi sallah za ka ga mutane sun taru da yawa ko ba su yanka rago akwai masu yanka kaza, akwai masu yanka akuya haka mutane za su taru su dinga cin daɗi tun daren sallah.

Gaskiya zan ce na fi son lifti saboda lifti za ka yi, ba za ka ji ba za ka sha wahala ba idan kana hawa. Amma ka ga masalar ka gaskiya yana da wahala, har ƙafanka ma zai gaji. Ma lifti ba na so.

Toh gaskiya, irin aikin gidan da muke yi muna aikin gida daban-daban. Akwai shara, akwai wanke-wanke, akwai dafa abinci. Haka zan ce, am, aikin da muke yi a gida akwai su daban-daban.

To, gaskiya akan wannan bansan, ansa zan bada ba amma idan aka tambaye ne, zan ce gaskiya ina yawanci yin shi amma ba so sai ba. To ya, ban san ma, ban san ma akan maganar me nake yi ba, maganar.

A'a masu bar gwance a intanet da muke kallo, to zan ce gaskiya ne bana yawan cin kallon intanet a waya na saboda, hmm abin a wajena ɓatan lokacin hakan zai sa bana son kallon am masu barwanci a intanet.

A'a gaskiya zan tambaye ni zan ce ba na yin shi. Akwai mutanen da suke so in dingin giya ma, ni ba na son yin shi. Ko haka zan sa idan an tambaye ni bana, kaba da an so in gamai da wannan.

To wasan da muka yi lok-a lokacin gaskiyar zan ce ya daɗe, ba san ko zan iya tunawa ba. Amma wasan gaskiyar zan ce yana da kyau kuma yana da, yana da daɗi. Mun koya abubuwa da yawa lokacin ko amma.

To, irin wanda na fi so shine wanda zan iya amfani da shi, wanda ba ɓatun lokaci, wanda kuma idan na zo ɗauka ba zai min nauyi ba. Kai ga irin ɗakin da nake so kenan, bawu wanda ba zai yi zufa ciki ba.

To, gaskiya a kan labari nan ban sani ba. Uguwanmu akwai cigaba, amma ban san daga ina zan fara ba idan an tambayeni, idan ana yawancin tambayana ta yin labari amma bana ba da wa saboda ban san yadda zan fara ba.

To a wajen ake zama aje kuɗi, zan ce muna yawancin ajiyewa a banki. A wajen ya fi, yana, ya fi kyau ajiyewa. Kuma ba kowa suke son ajiye kuɗi a banki ba, sun fi son mataki ni kuma ban san ma meye mataki ba.

Toh, gaskiya a kan wannan bansan lokacin da na zama a ɗakinmu, lokacin ina criminal na tuna amma na fadi ma. Amma Allah ya sa ya daina wajen su riƙe ni shiyasa ban faɗi ba na ji ciwo.

Eh ina, ina raba ayyuka na daga wasu saboda idan bai raba ba ya kamata mu dinga raba ayyukan mu ko in, idan baka raba ayyukan ka kai kana ƙara haɗa ayyukan ka ba za ka zama ainihin.

Eh ina iya duba QR amma idan ka gan na duba QR na tabbata abin da nake nema ba link, ba yi da website, ba yi da URL, sai in duba QR saboda amma bana yawan cin duba bana kauna duba QR.

Toh gaskiya, rike wannan ban san taya zan fara ba. Tun da ance ita ma ai amfanin da takeyi a labari. Ni ba irin mutum ne da yake bada, yake bada labari. Baka jin su ne? In ka ga abubuwan da ake tambaya na yanzu.

Toh, zan zo mu shirya kuɗi a har ai, idan muke shi, idan muke shirya kuɗin mu yawanci za mu, na shirya shi a banki. Za mu tara kuɗin mu kai banki, sai asusun banki, sai mu ajiye a asusun banki. Haka muke yi na mama ba sai doki na kuwa.

Gaskiya a'a ba zan tambaye ni gaskiya zan ce ban sani ba marasa kuka wanda ya san ire waya nan ba tunda an tambaye ni. To haka ya, buym kasani ba.